Ni ina amfani da kwamfuta. Na yi amfani da kwamfuta don ina yin, ina yin aikin gida da kwamfuta, ina yin makarantar, aikin makaranta da kwamfuta. Kwamfuta shine abin da muke yi amfani da shi a wannan zamani. Kun gane? Wannan zamani da kuka gani kwamfuta abun mai muhimmanci ne saboda shi za mu dinga samun ƙarin ilimi, mu dinga koya ma waensu abubuwa da ba su sani ba. Kamar yanzu za mu je makaranta mu je da kwamfuta. Ko'ina da za mu je mu je, ko'ina da za mu je mu je da kwamfuta mu dinga koya wa mutane yanda ake amfani da shi. Kuma akwai yadda ake amfani da kwamfuta da abun kirki ne. Kuma akwai yadda za ka yi amfani da kwamfuta na yi abun banza. Kuma yanzun da na gani, naga wanna AI ɗin na sata acikin kwanfuta ta saboda kwafuta ta shine abunda nafiso a wannan duniyan yanda nake anfani da kwanfuta na tana bani farin ciki na, na, na iya kwamfuta sosai. Kaman yanzun, zan gaya ma ƙanina "Control F", ina gaya mai "Control F", bai san Control F ba. Zan gaya mai "Delete button" a kwamfuta ɗina bai san yi ba. Amma yadda na fara koya mai kwamfuta, na fara koya mai ina Control F, ina F ɗaya, ina F ɗaya, ina F biyu, ina F uku har zuwa F sha biyu. Abin da ya sa ni ina son kwamfuta sosai yana sa aikinmu ya dinga mana sauƙi. Kamar yanzu na dinga yin assignment da kwamfuta daga yo. Babu wanda zai ce mun kar dinga yin amfani da kwamfuta saboda kwamfuta abun da yake da amfani ne. Za mu dinga yin amfani da shi, mu dinga koya ma waensu ilimin addini da kwamfuta. Yadda nake yin amfani da kwamfuta, za ka sha flash ne saboda yadda na ke cikin farin ciki. Ina farin ciki in zanyi an fani da kwanfuta sabo de yanda alamura na yake, inda nake samun wani feeling game da kwanfuta, ina so in auri kwanfuta. Yadda nake yi ma magana yanzun, yadda nake yi ma magana yanzun, na san kai maka kai ne kwamfuta da kanka amma da ka, za ka iya ba ni kuɗina yanzun da na siya kwamfuta. Ni banaso abunda zai bani wahala. Abun da ya sa nake so kwamfuta ke nan. Kamar yanzun ina amfani da kwamfuta sosai. Na dinga yin amfani da kwamfuta tun lokacin da nake ƙarami na koya ma kowa, kowa da yake gari, guri na kwamfuta na koya ma iyaye na kwamfuta, na koya ma yara, yaye na kwamfuta amma kwamfuta ɗin shine zai hana su kuɗi kwamfuta yo. Yanda kwamfuta yake mun aiki. Da kwamfuta ina freelance da kwamfuta. Ina kome da kome. Bana zuwa ko'ina, zauna a gida na dinga yin aiki da kwamfuta saboda ni sarkin kwamfuta ne a layinmu. Na dinga koya ma mutane. Kamar yanzun da kwamfuta na iya graphics zana da kwamfuta. Ina graphics sosai da kwamfuta. In ka gani za ka ce "A'a wannan sarki graphics ne saboda yanda nake amfani da kwamfuta." Ni maye ne a kwamfuta. Kowa ya sani. Ni bana, bana, bana ɓoyewa fa. Bana ɓoye. Na yi amfani da kwamfuta sosai saboda ni ina son kwamfuta. Baran ma kowa ƙarya ba in ka yi karya, ma kanka ka yi karya. Ni bana, mutane bai, mutum bai yi mun karya ba saboda ni sarki ne. Ina ce muku ni sarki ne. Ka san ni sarki ne. In nace ni sarkin kwanfuta kasan ni sarkin kwanfuta ne saboda ni nafara kama kwanfuta sai dinga kwamfuta. Zan dinga danna kwamfuta saboda ni ina son kwamfuta. Sosai nake son kwamfuta amma ban da kwamfuta saboda bana da kuɗin siyan kwamfuta amma yanda nake magana ina son kwamfuta sosai. Na kusa in kuka saboda ban da kwamfuta. Dan Allah a sai min kwanfuta ina son kwanfuta sosai kawu kawu ina son kwamfuta. Ni banaso in dinga yin aikin wahal fa. Abun da ya sa ka ce ka dinga so kwamfuta yanda yakamata za ta koya ma yanda za ka yi amfani da rayuwa da kome da kome akwai a cikin kwamfuta.

Ni na fi so, biredin da na fi so shine ƴan biyu. Amma ni na fi so ƴan biyu sosai saboda ƴan biyu, ƴan biyu sosai yayi kyau, yana mun daɗi. Kullum da kullum inna gan ƴan biyu, breading ƴan biyu na fi so, na ci, ina son ci ƴan biyu. Abin da nake ciki sosai ke nan, na fi son cin wancan biredi saboda kullum nake cin ta, na cin breading sosai. Babu wanda zai gayamin bana cin biredi ni kullum nake cin breading.

Ni ina zuwa ruwa guri, ina zuwa guri da ruware sosai. Kamar yanzu zan je makaranta ina zuwa da mota, ina zuwa da mashin. Kuma akwai wasu lokuta za ka gan zan je gida, da mota zan shiga in je gida. Ko zan je aiki, da mota zan je aiki. Ko zan je gun, zan je taɗi gun budurwata ina zuwa da mota. Da mota nake zuwa ko ina zan je.

A ina ina amfani da net na soro, saboda a Najeriya ka gane a Najeriya akwai soro da yawa. In baka amfani da net, zaka ga sauro zai ciccije ka kaga jinka kamar an shama jini a dinga kaika asibiti a gane, ni iyaye na ba sa ba da kuɗi yau sukai ni asibiti. Abun da ya sa nake ma wannan abun, in ba dan haka ba, zan siya, ina da sauro, ina da net na sauro sosai. Ina ma sa dashi a dinga bani kuɗi. In na saya dashi sai a ba ni kuɗin in cinye.

Ahh ai ni badan ce ba ga nawa matashi yakamata yadinga yin amfani dashi amma ni a gun da nake in kai matashi ne dole ding. Ka samu aiki ka dinga yi. In kana da aiki dole ka dinga samun kaman dubu uku a rana kuma dubu, dubu biyu a rana. Ka gane yanda alamar dai ya ke. In kana samun kalan haka kuɗi, dole ka dinga yin aiki da ma'ana ka dinga yin aiki sosai. Babu wanda ya kamata ya dinga gaya ma ga abun da za ka yi nan. Saboda yanda kana samun kuɗin, kai ne za ka kashe kuɗinka da kan ka. Babu wanda de cima kuɗi. Amma ya kamata matashi ya dinga samun kuɗi mai yawa. Saboda ka gan zai iyayin aure, ya nema wanda zai dinga wanke mai kaya. Saboda matashi za ka gani wasu matasa basa wanke kayansu da kansu. Sai dai a samu a kira wani ya wanke musu. Kaman ni yanzun haka, ni na dinga sa mutane suna wanke mun kaya saboda ni matashi ne. Bana so kowa ya dinga taɓa mun kaya. Ni bana taɓa kayana da kaina. Ka gani da ni matashi nake haka nake so a dinga wanke mun kaya. Ni ma ina so duka wani matashi ya dinga sa a dinga wanke mai kaya. Haka ne za ka ga wannan duniya za ta fi yi mana dali. Yanda muke matashi mu dinga cashewa da komai da za mu yi. Kuma wannan duniya yanzun ka gani matashi yanzun, mu ne ƴan tashe, mu ne ake kira matashin, matashin matasa, matasa. Ko ina da za mu je a gaya mana mu tasa. Kowa ya gan mu ya ce kai matashi ne don kai baka wankin kayan ka. Kana ba da ana wanke ma kaya. Kowa ya ce mun ni matashi ne. Ko ina da naje a ce mun kai matashi ne. Matashi matasa muna wanke kayanmu amma bama wanke kayan. Sai dai mu ba a wanke mana kaya. Kowa ya dinga wanke mana kaya. Mu dinga basu kuɗi a dinga wanke mana kaya, ni kullum da ka ganni bana wanke kaya, bana wanke kaya na sosai amman zan dinga bada. Na iya waƙa sosai dan kuwa kamar matasa. Matasa, matasa ga an matasan nan sun dawo. Ko ina da muka je za ku gan mu a ce wa matasa su dinga wanke musu kaya. Matasa matasa su dinga samun kuɗi na kashewa. Matasa ko ina ka tafi za ka gan matashi yana wanke kaya. A ce matashi kai ina kana samun kuɗi? Ya kamata ka dinga samun kuɗi ka dinga yi amfani da shi. Matasa yana kama, ya kamata kana samun kuɗi. Kuɗin da yake kamata kana samun kaman dubu ɗari, dubu biyu, dubu uku. Babu wanda zai kashe ma ku kuɗin. Sai dai kai kayi aiki tuƙuru ka samu kuɗinka ka kashe. Ka kashe babu wanda ya nemam ma. Za ka kashe abun ka babu wanda zai ce ma kar ka kashe kuɗinka. Lokacin da kana samun babu wanda yake taya maka. Amma ka kashe, ka kashe, ka kashe kai matashi ne. Babu wanda zai ce ma kar ka kashe kuɗinka. Amma ka gane kar ka bari wani ya ce ma ga yin da, ga kuɗin da matashi kamata ya dinga samu. Matashi ko wane kuɗin da yake so kaman dubu biyu, dubu uku. Amma ni na fi son matashi ya dinga samun kuɗi sosai saboda yanda zai dinga duba alamarin, yanda zai dinga yi amfani da kuɗin shi. Babu wanda zai ce mai ga yanda yakamata kana amfani da kuɗi. Saboda shi matashi ne ya san yanda zai yi amfani da kuɗinsa. Babu wurin da yakamata ya gaya mun ga yanda matashi ya dinga samun kuɗi. Yanda matasa zai samu kuɗin, kuɗin shi ne ba ruwan kowa da shi. Babu ruwan kowa, bana so kowa ya dinga ce matashi ya kamata ya dinga samun wannan, ya dinga samun wannan. Matasa ya kamata matashi ya dinga ya, ya dinga samu kuɗi da yawa, ya dinga yi amfani da su sosai. Ka gane ni matashi ne a yi. Ka gan ni yaa. Za ka gane nawa matashi ya kamata ya dinga so ya dinga amfani da su. Ni na so.

Ni yanzun abin da nake ci a gurin aiki shine bread da kunu. Kuma gurin aikin a dinga mana bread da kunu kullum-kullum ake mana. Kawo in riƙe miki, in ajiye miki yanzu. Ko ina da naje, zaka gan ni nafi son kunu da bread saboda mamana abin da tana bani kenan in dinga ci. Kasan mama ƙila tana yawan baka kunu da bread. Eh mana. Amma yanzu bread da waina ake bamu, kunu da waina ake bamu a dinga bani bread in dinga ci, don ni ina son bread sosai kuma nafi son bread sosai. Ina son yanda ake bani kunu. Yanzu haka samun kamun ɗina nasha, sai kaga naje gida nayi bacci. Na gama aiki, na fito kuma saboda mamana tana bani kunu da bread a aiki. Saboda aiki da nafi son yi. In naje gida yanzun, na ɗauki tsintsiya, na share duka ɗakin mu, mamana ta dawo zata ce wannan ɗakin ba l'a share ba yau. Me yasa ba'a share yau ba? Kuma ni jikina jikina, in mamana tace mun ban share wannan ɗakin ba yau, jikina zai yi kuka saboda yanda tace wannan abu. Amma mutane bazasu sani ba abin da nake going through. Saboda wannan lamuran ba abun wasa ba fa. Saboda za'a bani kunu da bread in ci saboda a gurin aiki jikina ya dinga mun yayi kamar zan iya ɗaukan gida sama. Amma ina shiga ɗaki in dinga share-share, in dinga wanke-wanke, in ce bobobya dinga wanke-wanke kwano. Saboda ƙwaya ake baka da zaka ɗauka gida. Ai wannan, abincin mamana, ina so abincin mama na sosai. Dan Allah mamana ya dinga samun abinci da wuri in dinga ci. Dan ni ina son abinci mama na. Ban taɓa cin abincin kowa ba fa. Ni bana cin abincin mutane. Amma dai kana son wake. A'a ni ban. Sai dai ina son wake na siya da nake yi. Ni bana siyan wake ko a makaranta. Sai ka gan a sa mun wake, in ce musu "Kai, ni nayi missing abincin mamana fa. Dan Allah a kira mun mamana ta dafa mun. Dan Allah a kira mun mamana saboda ni mamana ne ta iya dafa abincin da zan iya ci a gurin aiki". Babu wanda nake ci mai abinci. Zakaga mutane suna ce mun. Kai meyasa kai baka ci mana abinci mamanka ta hanaka ci mana abinci na ce musu, "Mamana bata hanani ba fa, amma ni ban iya cin abincin mutane ba a gurin aiki". Kullum-kullum je ka ganni a gurin aiki ko a makaranta bana cin abincin kowa. Abincin mamana nake ci. Amma in naje makaranta yanzu, kai gan naje gurasa, in je gurin da ake saida gurasa, in naci gurasana. In naci gurasana, na dawo aji, na zauna nayi kwanta da dinga yin abu. Yanzu za a bani kamu in sha. Yanzu ƙanina zai cigaba da magana. Ka san me? Kasan in kana cin abinci waje, zaka ga in kaci zaka fara jin yunwa. Kasan abincin mutane suna, yana sa mutum yaji yunwa. Amma in na maman shi ne ya ci kaɗan, ya ishe shi. Ai mama na ta iya dafa abinci. Abin da yasa in nayi aura matana, zan kawo ma mamana ta dinga koya mata yanda ake dafa abincin da ta dinga bani in dinga zuwa aiki da shi. Dan ni ban iya cin abincin mutane ba. Zan sa mamanka ta buɗe shago da zata dinga saida abinci, ta dinga koyama mutane yanda ake yin abinci. Ta iya abinci sosai ai, yanda mamana abinci. Tana mana abinci. Yanda mamana tana mana abinci. Ai, dan Allah mamana ta dinga mana abinci. Kullum da kullum mamana tana mana abinci. Ka san abinci idan kaci zakaji kanka garam kaji wata ƙarfi a jikinka in kaci, ka ji wata kar, ba mamana ta yi musu magana a can. Suji yanda kalan tana mana abinci. Ka san muryar ta? Ka san tana yawan cewa tana son taci akpu. Kuma ni ban san meye akpu ba. Kasan yanda muka tashi a Kano, abinda yasa mu ƴan Nigeria mun fi son cin abinci. Shinkafa da taliya. Zan ba mamana tayi musu Hausanta kaɗan. Mama dan Allah kiyi musu Hausa suji. Ai sun san sun iya ko wane yare suna ji wannan AI ɗin Allah yasa a biyani, in aka in dinga yin sobobor.

Eh mana ina kare wayana daga wani cuta. Domin in baka kare wayan ka daga ƙwayan cuta, in ƙwayan cuta ya cika ma wayar, zaka ga wayan ka ya fara, ya fara, ya fara cin kai. Kasan in ƙwayan cuta ya shiga ma waya, ba zaka samu space da zaka dinga yin komai da komai. Zai cima space, ya ci ma space, ya sa wayan ka ya fara misbehaving. Wani zubin in ƙwayan cuta ya shigar ma waya ko, zaka ga wayan ka ya fara kashe kan shi, ya fara kamar yana shaye shaye. Kasan ƙwayan cuta, wani zubin za'a iya tura ma ƙwayan cuta. In aka tura ma ƙwayan cuta, ƙwayan cutar ne za'a hado bayanai a cikin wayan ka. Kasan ka gan wannan ƙwayan cutan, wani zubin zai iya kashe wayan ka. Shiyasa akayi abunda zai dinga kashe ƙwayan cuta a cikin, a cikin wayar. Kasan ƙwayan cuta akwai, akwai na, akwai na mutane, akwai na waya. Kasan na mutane, a cikin mutum ne za ka dinga jin ƙwayan cutar. Kaman Covid sha tara irin wa'yansu ƙwayan cuta haka. Haka zalika, haka zalika, haka zalika na waya ma akwai cutan shi, akwai ƙwarin shi. In ka ga na wayan, na wayan ko yafi na jiki, na mutane. Yafi na mutane. Kasan wayan, kasan ƙwayan cuta, za'a iya tura ma ƙwayan cuta a kwashe bayanai a cikin wayan ka. Kasan in baka da, in baka da ilimi, ba za ka san irin, irin ƙwayan cutar. Ƙwayen cuta akwai na daban daban. Kuma bazan iya lissafo musu, domin suna da yawa. Bazan iya tunawa da su ba. Kasan ƙwayan cuta kana ganinshi haka. Zai iya haifar maka da matsala a cikin wayan ka in baka yi hankali ba. Ƙwayan cuta, ƙwayan cuta, ƙwayan cuta zai iya kashe wayan ka, ya sa batirin wayan ka ya mutu kuma a kwashe bayanan ka, a dinga, a dinga tafiyar maka da wayan ka, a dinga, a dinga controlling wayan ka. Amade wa'yansu basu san haka ba. Zasu ga kwayan cuta a wayansu zasu ce kawai barshi, me zaiyi a wayana? Amma dai basu san illa da yake da shi a cikin wayan ka ba. Amma dai in, in ka san illa da yake ciki, da yake haifar ma da shi a cikin wayan ka ko, da ba za ka dinga barin shi a wayan ka. Shiyasa ka yi virus scan. Kasan me ye virus scan? Ƙwayan cuta, ƙwayan cutar scan. Kasan meye ƙwayan cutar scan yake maka a wayan ka? Zai dinga, zai dinga nemo muku ƙwayan cuta a cikin wayan ka. In ya nemo muku ƙwayan cuta, sai ya kashe masu. Amma dai mutane ba basu san haka ba. In, idan aka, wani zubin za'a iya tura ma ƙwayan cuta a cikin wayan ka, ya kwaso maka bayanai a cikin wayan ka, amma dai kai ba zaka sani ba. Kawai dannnawa da za ka yi, zaka gani an kwaso ma ba, an kwaso bayanai a cikin wayan ka. Mutane basu san haka ba. Amma dai in kai mai ilimi, ka je boko, ka san irin, irin ƙwayan cutar nan. Amma dai wa'yansu, su, su basu san wannan ba domin kawai su a basu waya su danna, kawai su buga game, su yi, su yi, su yi social media, su yi Facebook. Amma dai basu san ƙwayan cuta, ƙwayan cuta zai iya kashe wayan ka. Wani zubin kana ganin ƙwayan cuta haka, ƙwayan cutar, ƙwayan cutar na waya yafi na ƙwaya, yafi ƙwayan cutar na mutane, wanda a mutane, yafi ƙwayan cutar mutane. Amade ƙwayan cutar na waya ko, in ya shiga ma wayan ka kafin, in aka tura ma wanda, wanda yana da ƙarfi sosai, za ka ga wayan ka ko, zai fara slow, ya fara, ya fara, ya fara hook. In kuma wayan ka ya fara hook kasan to akwai matsala. Ƙwayan cutar da kana gani haka da ya shiga ma waya ko, za ka dinga yin dana sani. Domin baka, in baka ɗauka shi da mahimanci ka kashe shi da wuri, za ka gan wayan ka zai fara ci kai. Kuma in wayan ka ya fara cin kai, ba za ka ji daɗin wayan ba, za ka kai shi gyara. Kuma aka kai shi gyara, za a cema wannan ne matsalan shi, wancan ne matsalan shi. Amma dai ba ka san, ba ka san abubuwan da yake damun wayan ka. Amma dai idan kai downloading virus scan, shi zai ma, zai, zai ɗauka dukkan duka virus.

A a a, a aini da kuna ganina ina kwana a cikin ɗakina. Aciki nike kwana bana kwana a waje. Kullum da za ku gani a ciki nake kwana ba ruwan kowa da ba ruwana. Za ka gani bana son sanyi inkuka gane. Ni bana son sanyi. Abin da ya sa nake kwana a ciki ɗakina kuma waʼyansu lokuta ka ganni kaman na gaji amma bazan iya cewa na gaji saboda ina son dinga kwana cikin ɗakina. Amma wai su lokuta ka gan iyaye na suna ta takura mun inje in kwana a waje, kuma waƴansu lokuta za ka gani kaɗai ne nake ɗakina na dinga kwana. Wai su lokuta in gaya muku ni bana ma fito wa waje. Ina cikin kullum kullum bana son mutane su dinga ganina. Abin da ya sa kenan. To, Allah ya taimake mu dai ka gane wai su za su shani yanzu na haukace saboda ina cika yin magana, ina cika yin magana. Amma kin gani zan kira ki anjima muyi magana. In gaya miki yanda nake cikin gida bana fitowa waje kullum da kullum kika gani da waya na nake amfani da shi ba ruwana.

Ayi ni yanzu ba zan maku karya ba. Yanda nake bada ra'ayin aiki shine na gaya muku abun da zai fi muku aiki. Ƙasan ni da kana ganina, ina, ni political scientist ne. Na ko, na koya yanda ake siyasa a makaranta. So yanda ni, na, abun da na karanta a makaranta ya koya mun yanda zan ba da ra'ayi a aiki. Zan baku ra'ayi naku shine ku ɗauka ko ku ɗauka, ba ruwana. In za ku ɗauka to ku ɗauka, in ba za ku ɗauka ba, ba ruwana. Amma in na ce muku abu a aiki kamar yanzu, in na ce muku wannan abunda za ku yi zai yi muku to na baku ra'ayi na. In kuna so ku yi amfani da ra'ayi na ku yi amfani. In bakwa so ku yi amfani da ra'ayi na to ku bashi, ba ruwana. Haka nake abu na. Bana tilasta ma kowa. Na ba ka ra'ayi na, ka ɗauka ko kar ɗauka, ruwana ruwanka ne.

A'a ni ba zan maku karya ba ga lokacin da nake yin wanka ko ba yanzu ga lokacin da bana wanka. In da rana ne ina wanka sau uku a rana bazan muku ƙarya ba kaman misali ƙarfe goma za ka ga na yi wankan safe. Amma in zan je makaranta, zan yi wanka kaman ƙarfe shida. Saboda na son zan fita wani guri. Ina dawo daga makaranta kaman ƙarfe huɗu na ƙara yin wani wanka. In ƙarfe huɗu ya yi, in ƙarfe shida ya yi kuma, sai in ƙara yin wani wankan kafin na ji na yi bacci. Kafin mu bacci ma wasu lokuta ina wanka kaman ƙarfe goma da daddare a dare, kuma wasu lukuta ni bana komai sai dai agan wasu lokutan ni bana son yin wanka ma da rana sai dai inyi da daddare kamar ƙarfe goma don abin da nake so bana so a dinga tilasta mun komai. Komai da zan yi da ra'ayi nake yi.

Dagaske ni da kuke gani. Ba zan gaya muku ni na bin ƙa'idar aiki ba sosai. Don wasu lokuta ka gan an dinga sa mana ƙa'ida da bai kamata ba aiki. Waƴansu lokuta ma zaka gan aikinmu da muke yi ma ka gani ana ta bamu wahala. Amma ni ba ruwana, inna gan abun da yake daidai shine zan yi. Ko an sa ƙa'ida bana bin ƙa'ida sosai. Ana ganina ko wane aiki zaka bani in ka sa mun ƙa'ida in ƙa'idar ɗin bai mun daidai ba, bazan taɓa yin aikin ɗin ba. Sai dai na yi ra'ayi na haka nake kuma babu wanda zai iya canja ni. In nayi, in tayi ma ka doka in bata ma ba aka kyalesa. Haka nake ba a tilasta mun. In ka tilasta mun ka yi ma kanka saboda ni ba kalan mutum da ake tilastawa ba. In na so abu zan yi in ban so ba bazan yi ba. Kuma yanda nake abun da nake so na yi ƙa'ida na ne nake bi a gurin aiki. Bana sa, bana bin ƙa'idar eh wanda zai, wanda ya bani aiki. Ƙa'ida na nake bi bana bin ƙa'idar dokan aiki. Ina so abu zan yi in bana so bazan yi ba. Babu wanda zai sa mun dole a rayuwa nan. Ni da zan yi abu zan yi in bazan yi ba bazan yi ba. Haka rayuwa na yake. Babu wanda yake sa mun dole a rayuwan nan.

Eh, wasu lokuta inda akwai sanyi ina lulluɓuwa da wannan bargo. Amma in ba sanyi bana rufe jikina. Amma in akwai sanyi dole in rufe jikina da bargo. Kuma na fi son in dinga rufe jikina da bargo in akwai sanyi sosai don ni ina jin tsoron sanyi. Bana so sanyi ya dinga taɓa mun jiki. Ina jin tsoron sanyi kamar hauka. Ba zan taɓa ƙyale sanyi ya taban min jiki ba. Ina jin tsoron sanyi. Ko wanka da ruwan sanyi bana yi. Amma in nayi wanka da ruwan sanyi, zan lulluɓu kaina da bargo. Babu wanda yake ce min komai kuma ni babu wanda nake ce mai komai. Haka take abuna. In ka na son abin da nake yi to in ba ka kason abin da nake yi ruwan ka ne. Amma kullum nake rufe jikina. Ba zan sa sanyi ya kashe ni ba. Dole in rufe jikina da bargo.

Ni ina amfani da kunne waya saboda ina so in tani ɗan ji waƙa bana so wani ya dame ni abin da ya sa kuma na sa kunne waƙa. Kunne, kunne, kunne waya a cikin kunne na don ka ji abin da mutum yake cewa. Kasan in ana damuna, ni bana ji sosai, in mutum yana min magana dta waya abin da zai sa nake sa abun kunne waya kenan.

Ni baran iyayin ƙarya ba ni da a gado nake kwana, ban taɓa kwana a ƙasa ba. Dan ina kwana a ƙasa, zaƙakan jikina zai dinga mun zafi. Amma idan gado ne na kwanta a kan gadon, bana jin ƙomi a jikina. Amma ina kwana a ƙasa, jikina zai dinga mun zafi sosai.

Abun da ni nake ji tsoro sosai shine kare. Dan na taɓa ganin kare ya cije ƙanina kuma lokacin da ya cije ƙanina, na gan jini. Inajin tsoron jini abinda yasa nakejin tsiron kare sosai bana ma son gan kare kusa da ni.

Eh ni ina jin tsoron kare saboda na taɓa ganin kare ya ciji ƙanina. Ina jin tsoron kare sosai ko ƙanina da kare ya taɓa cije shi a ƙafa. Zaka ga gurun kai akwai jini ya fita rana zan.

Kalan wani wayayen da nake amfani da shi shine Tecno Spark ninety. Waya ɗin yana da kyau sosai. Tecno ne shi kawai kalan waya na da nake amfani da shi. Amma akwai waƴansu futures a cikin waya ɗin da bai burge ni ma.